Wane launi bango ginku suke? Bango na na gida na gaba ɗaya launin fari ne, sabida ni ma'aboci son launin fari ne shiyasa duka bangogina nayi shi gaba ɗaya fenti kalan farin launi.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi saboda ni ma abokin shan kayan sanyi ne, don haka.

Kuna da manufa na wata-wata? Ƙwarai kuwa, muna da manufa na wata-wata. Shi ya sa duk wata muna zama domin mu tattauna akan manufofinmu sosai kuwa. Sabida duk lokacin da aka ce wata ta ƙare, muna zama kuma muna tattaunawa akan manufofinmu. Shi ya sa muna, muke da mafita, manufa na wata-wata.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh ƙwarai kuwa, muna da fanka a rufin ɗaki saboda mu muna zaune ne a unguwan da yake da zafi sosai. So sabida haka nake amfani da fanka ba don komai ba, har damu samu iska, mu samu sanyi, rayuwa tayi daɗi. Muna da fanka a rufin ɗaki kuma fanka yana bada iska sosai. Asali ma na siyo shine na daban domin amfani da shi sabida muna da zafi sosai. Don haka, ban da ma fankan sama ma na rufi muna da fanka na ƙasa. Kuma ba cin wannan ma dakwai ƙananan fankoki wanda na sissiya don ayyukan bada iska sosai kuwa.

Kana tafiya da sauri? Kwarai kuwa ina tafiya da sauri. Dan mutane su kan yawan ce min ma sauri na ya kan yi yawa a yayin tafiya. So ni kuma ban damu ba, sabida haka Allah ya halicce ni. Kawai ina tafiya na ne amma sai a ga kaman sauri nake yi sosai. Wasu gani ma su ke da gangan nake yi kuma ni ina yi ne kawai sabida haka halitta na yake. Duk ko guri za mu je ma so dama so da dama wasu za su ce a aike ni. Ai ina da sauri. Zan je a ƙaramin lokaci kuma na dawo a ƙaramin lokaci. So wani sa'in ma ko aike za ayi za'a ga ni ake aika domin an san ina da sauri. Shi ya sa ban damu ba duk abin da nake yi. Nakan yi abuna kai tsaye koda gurin ƙwallo ma wasan ƙwallo da muke bugawa. Mutane su kan ce mun ina da sauri da zafin nama. So na gode wa Allah da hakan. Gaskiya ina tafiya da sauri sosai ma kuwa.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi sau ɗaya a duk mako. Dalili kuwa ni ma'aikaci ne na gwamnati so ina zuwa wajen aiki tun daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Sa'annan kuma nakan yi sammako ne na fita daga gida sabida wajen aikin ba kusa bane da jaidan anarji akan lokaci. Kuma bana dawowa da wuri sabida ba kusa bane sai na tsaya na kammala ayyukana sannan na kama hanyar gida. To haka nake yi tun daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. To ranar sati da Lahadi su ne ranar da nake tsara ayyukan da zan yi na yi wanki da sauransu da duk wani abubuwan da nake ganin zan iya yi. So a wannan kwana biyun na sati da Lahadi nake yin su, shi yasa nake yin wanki tufafina a duka ranar Lahadi. Idan na wanke su da safe zuwa da rana sun sha iska sai na iya masu guga. So yanda nake yi ke nan ina wanke tufafina ne sau ɗaya a duk mako.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Ina yin abubuwa da dama saboda nishaɗi. Daga cikinsu da kwai waƙa ina rera waƙoƙi saboda nishaɗi sosai ma ina rera waƙoƙi a kuma ina samun nishaɗi. Sannan kuma da kwai wasanni da nikeyi nake samun nishaɗi kamar ƙwallon ƙafa ina zuwa na buga ƙwallo domin na jijjiga jini kuma ina samun nishaɗi a cikinshi sosai. To yana daga cikin abubuwan da suke bani nishaɗi na mance duk wasu damuwa kuma ina jin daɗi. Da ƙwallon ƙafa da sauraron waƙa suna matuƙar sa nishaɗi, sa ni nishaɗi. Hanna mance wasu matsaloli nawa da damuwa ana dusasefi.

Kana sanya hula? Kwarai da gaske ina sanya hula. Ni mutum ne mai son huluna sosai saboda ina da sa manyan kayayyaki, janfofi. To don haka duk janfin da zan ɗinka sai na sai mata hula. Kuma ina son sa hula. Dan in har na yi wanka na sa kayana ban sa hula ba, sai na ji tamkar a, bana wani abu ya ɓata a jiki. Na ji tamkar ban da lafiya sai in ji ba daɗi gaba ɗaya. Shiyasa ni ma abocin sa hula ne. Wani sa'in har bacci ma nake yi da hula a kaina. Ina son hula kuma ina sa hula sosai. Dan ina da huluna kala, kala, kala, inda ban san ma adadin yawansu ba. Kai dai ko wani hula ma da ya fito sabo ina siyan sa. Dan ina da huluna sosai.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Siya launin tawada da nake amfani da shi blue ne, saboda shi aka yarje muyi amfani da shi a makaranta kuma da shi muke amfani kuma rubutun mu yana yin kyau in muna amfani da shi. Shi ne malamai suka yanke akan wanda zamu na amfani da shi wurin yin rubutu. Su kuma malamanmu su ma suna da wanda suke amfani da shi wurin yi mana maki. Su suna amfani da launin ja ne malamanmu. Mu kuma ɗalibai muna amfani da blue yanda ake bambantawa kenan. So blue a litattafan mu duka da blue muke amfani kuma ko a wajen aiki ma a nan ƙasar tamu ta Najeriya anfi amfani da launin blue na tawada. Don haka da shi duk inda ka je haka zaka ga ana amfani da shi.

Ka-kana fi son shinkafa ko tuwo? Gaskiya nafi son shinkafa, sabida mu a gidanmu kullum shi ake mana. A rana ma wani lokaci za'a yi shinkafa has sau biyu. Dan da safe ne za mu sha koko mu karya, amma da rana da daddare duk shinkafa mu ke ci. Gaskiya nafi son shinkafa.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, ina raba abincin mu da mutane sabida ni bana masan cin abinci ni kaɗai. Na fi so in ga na ci abinci da mutane jama'a. Shi ya sa koyaushe idan matata ta yi min abinci, nakan kai shi majalisata domin mu ci dakan mu. Don mutane suna son su dinga cin abinci da ni. Mutane suna zuwa majalisata sosai. Shi ya sa koyaushe ta'iza matata ta yi abinci da yawa da ɗan dama saboda ba iya mu kaɗai muke ci ba. Muna raba wa mutane su ma su ci don mu samu albarka kuma mu samu lada. Muna raba abinci da mutane sosai don wasu a aiko wa ma suke akan a ba su abinci. Muna cin-- muna raba abincin mu da mutane.

Kana da katin kasuwanci? Kwarai kuwa, ina da katin kasuwanci. Sabida kuɗi na sa nayi kati na na kasuwanci wanda gwamnati suka ce muyi na rajistan kasuwancin ka da suna. Kuma mun yi shi kuma sannan dakwai kati da muke yi na kasuwanci wanda muke ba wa mutane idan mun haɗu da su don su nema mu. Ina da wannan katin da sosai kuma ina ba wa mutanen da na haɗu da su, mutanen da muke kasuwanci kamar manyan mutane. Don idan ka haɗu da su za su ce ka ba su katinka in su ka ji daɗin mu'amala da su-- da kai. Sabida za su iya ziyartan ka a ko yaushe, za su iya neman ka. Shi ya sa bana wasa da kati. Nakan je ko ina da kati na sabida haɗuwa da mutane kala kala. Kati yana da muhimmanci sosai. A katin kasuwanci ya ƙunshi kasuwancin da kake yi, da sunan ka, da nambobin waya, da email address, da addreshin inda kake kasuwanci. Duk ya ƙunsa. Ina da katin kasuwanci.

Wane irin tufafi ka fi so? Tufafin da na fi so shine fararen tufafi kuma jampa. Su ne tufafin da na fi so saboda ina jin daɗin sa su kuma duk inda naje in har na sa su ana min kallon mutunci. Ana ɗaukana babban mutum, shi ya sa na fi son su kuma ko taro za ni, ko kasuwa, ko wajen aiki ko wurin biki da sauran su, na fi sa fararen tufafi kuma jampa saboda ina jin daɗin sa su a jikina kuma mutane ma suna magana cewa jampa ya fi min kyau idan na sa. Ko da za a samu rana ɗaya na yayi kuskure ko kuma na gwada wasu kayayyaki kamar waɗanda ba jampa ba ba kuma farare ba, mutane sai su ce, "Yau duk ka wani iri, ka yi wani daban, kamin ba kai ba. Ka saba cikin manyan kaya, kayan mutunci amma yanzu ga shi duk ka canza." Wani ma cewa, "yake bai magane ni ba saboda yanayin canza wanda na yi." Shi ya sa na fi son jampa kuma fararen tufafi saboda daɗin sa wa da kuma kallon mutunci da ake min idan na sa su.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Sabida duk yawancin kayayyakin da nake da su, yawanci da yawa da dama a yanar gizo na siye su. Kayan ɗaki ne, sutura ne, takalma, huluna, agogo duk ina siya a yanar gizo. Dan da dama ma, so tari, abokaina ma in za su siya na kaya a yanar gizo, gurina su ke zuwa. Sabida na iya kuma na san ingancin su. Na san sirrin siyan kaya a yanar gizo. Shi yasa su ke zuwa gurina. Akan su ba su iya zuwa su siya ba su ma san ya ake siya ba ma. Zan koya mu su. Wani lokaci na gwada masu yanda ake yi, wani lokaci kuma na siya ma su idan suna buƙata. Gaskiya ina siyan yana-- kaya a yanar gizo kuma ana kawo mun a lokacin da nake so. Akan lokaci ba ɓata lokaci. Gaskiya sosai. Kuma ina samo masu inganci sosai.

Menene babbar nasarar da kuka samu a, a aiki? Mun samu manyan nasarori sosai a wajen aiki. Daga ciki shine mun samu nasarar yin ingantaccen kaya wanda kowa ya yaba yana kuma yabawa da cewa kamfanin mu sune kamfanin da suke buga kayayyakin da suka fi kowanne inganci. Babu wani kamfani da yake kaya wanda za'a baka garanti kayi aiki da su kamar na kamfanin mu. Wannan babban nasara ce sosai saboda duk inda kaje mutane sun fi son su yi amfani da kayayyaki na kamfanonin mu saboda ingancin su da kyansu shi ya sa mutane kuma suke zuwa. Mu kuma ba tsanar ta kuɗi muke ba bal kuma mutane suna siyan shi a cikin sauƙi tunda ingancinsa. Wannan ita ce babban nasarar da muka samu a wajen aiki kuma muna alfahari da wannan nasara sosai, sosai.

Wane irin ƙasa gidan ku yake dashi? Gaskiya gidanmu, intalok ne a gidanmu. Mun sa intalok ne saboda gidan yayi kyau kuma intalok wasu suna cewa kalan gidan masu kuɗi ne. A'a mu kuma mun sa ne saboda intalok ya fi yawan nan fulo da ake yi ko kankare. Saboda idan an tashi yin gyara, intalok ana cire shi ne kuma bayan an gama a maida shi. Amma idan ka sa tiles ko kuma ka yi fulo ko kankare, duk lokacin da gyara ya zo, fasashi kawai ake yi ko da an sake sa siminti. Wurin yana nuna cewa an taɓa fasashi. Ba ya yin daidai ya dawo yadda yake. Kuma ana yin asara sosai na kuɗi. Amma intalok kuwa sai dai a cire shi, bayan an kammala a maida shi. Ya fi kyau kuma babu asara.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Gaskiya kayan aikin da muke amfani da su, masu inganci ne ƙwarai da gaske. Kuma muna sa kuɗi ne mu siyo su, domin inganta aikin mu. Shi yasa muke sa kuɗi, mu sayi kayan aiki masu kyau, wanda zasu bamu abin da muke so aikin mu yayi kyau, ba kuma tare da matsala ba. Saboda kayan aiki mai kyau, yana sa a yi aiki mai kyau. Dan wasu kayayyakin basu da kyau. In ka zo za ka yi aiki da su, za ka ga ayyukan baya kyau, yana samun matsala. To shi yasa kayan ayyukan mu makan sa kuɗi ne a kawo mana su, daga can ƙasan waje. Waɗanda turawa suka yi masu kyau, su kawo mana muyi aiki da su, don inganta aikin mu da zai sa mutane su yaba, yayi ƙarƙo kuma su zo su siya. Muna amfani da kayan aiki ingantattu ne, masu ƙarƙo, masu kyau don taimakawa ayyukan mu.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci ne kamar haka. Na farko, ina rike gaskiya da rikon amana da kuma alkawari ina kokarin inga na cika. Sannan na biyu, ina sadai da kayayyaki na akan farashi daidai ba sai na tsawala ba. Sai kuma na uku, ina girmama abokan cinikayya na, kostomomi na, ina ba su girma, ba na faɗa da su. Sannan ko da ko su suka yi ba daidai ba, nakan rarrashe su, na bi komai a hankali kuma ina mutunta su sosai. To hakan da nake yi yakan jawo musu su haɗa ni da ƴan uwansu da abokan ayyukansu su zo wurina domin mu'amala ta gari ta kasuwanci. Kuma ina kawo kayayyaki masu ingancin ƙwarai da gaske. Hakan ma ya sa ma'a- dangantakata ta kasuwanci ta ƙara girma sosai. Dan yin da nake gina dangantakata ta kasuwanci kenan tsakanina na da abokan cinikayya na.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma ƙafa sun fi ƙafa ashirin. Saboda ni mutum ne mai son takalma. Nakan siya takalma kuma ina da su kala kala. Ina da sau ciki. Eh takalma ma Hadda na ƙwallo ina da su. Ina da Hadda na robobi. Takalma kala kala nake da su. Abokaina sukan ce mun kai mayan takalmi ne. Duk wani kalan takalmi da ya fito ina siya. Shi yasa ni ban ma san adadin yawan takalmana ba. Wani sa'in abokaina za su zo ma. Wasu su ce na ba su wasu daga cikin takalma na ba su da shi. Wasu kuma sai dai su ɗauka su tafi. Ina da takalma sosai. Da kwai wayanda ma a cikin takalmana na jima bana sa su. Sabida wasu na ma mance da su. Sabida yawan su. Don haka ina da takalmana sosai. Wa'inda nake amfani da su. Wa'inda kuma mutane ma har magana suke akan takalma. Cewa ya kamata in dinga ya-ya rage siyan takalma. Sabida wasu bana sa su. Har ma na mance da su. Ni kuma ban damu ba. Sabida haka na saba. Gaskiya ina da takalma dayawa. Sun fi ƙafa wanda ban ma san adadun su ba. Gaskiya haka.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Abincin gargajiyan da na fi so shine gurasa. Domin ni ba Kano ne kuma a Kano an san mu da gurasa. Babu wata jaha da ta fi mu yin gurasa. Shine abincin gargajiyan mu, shi maka tasu maka ga iyaye da kakanni su nayi. Don a gurasan ma tsabagen ƙwarewan mu muna yin shi kala kala. Akoi wanda ake sa madara, ko wanda ake haɗawa har da zuma, da koi mai sugar da koi wanda ba sugar. Don a Kano muna haɗa gurasa kala kala. Zan iya cewa kusan ko woni gida an iya gurasa. Don shine abincin al'adan mu kuma kowa ya iya shi kuma shi muke ci. Ko tsaraba zamuyi, idan zamuyi tafiya, mu kan tafan wa da mutane tsaraban gurasa. Gaskiya abincin gargajiyan da na fi so shine gurasa. Don da shi na taso kuma da shi na saba. Kuma bana iya rayuwa ban ci gurasa ba a kullum. Hassali ma baya ma isa na. Kullum sai na ci shi idan ban ci mai madara ba to zan ci mai siga. Sabida sha'awa na da gurasa ko tafiya zanyi, na kan tafi da shi na yi guzuri da shi.

Ina kake tofa miyau? Ina tofar da miyau ne a kwata ko na tofar a bayi. A dai gurin da dai na san cewa ba gurin da ake zama ba ne. Sabida miyau ma wani abu ne daga cikin nau'i na ƙazanta. Idan ka tofa wa mutum ma ba a jin daɗi. Shi ya sa nake tofar da miyau a ƙasa ko kwalbati, wuri dai mai ƙasƙanci haka nake nema na tofar da miyau. Sabida ba na so in ga miyau a jikina ko kuma a tofar a inda muke zama. Sai in dinga kallon sa ba daɗi, zuciya na ma hayyai ta tashi. Gaskiya ina tofar da miyau ne a kwata ba wai a inda ake zama ba ko a bayi ko kuma a ƙasa.

Nawa ne, yawan danginku, a gida? Gaskiya danginmu a gida, mu goma shaibiyar ne. Sabida ƴaƴan da babanmu ya haifa, ƴaƴa mu goma ne. Sa'annan da kwai ƴan uwa, ƴan dangi haka su biyar a cikin gidan, muke rayuwa gaba ɗaya. Dan haka mu goma shabiyar ne, danginmu a gida. Amma idan ba faɗa maka a kayi ba, gaskiya zai yi wuya, mutum ya san adadin yawanmu gaskiya ko kuma ka gane cewa, wanene ne ƴan dangi, wanene ƴan gida. Don duka muna rayuwa ne cikin girma, girmama kai, babu goranta wa. Muna zaune lafiya gaba ɗayanmu. Mu ƴan danginmu gaba ɗaya a gida mu goma shaibiyar ne. Ƴaƴan babanmu mu goma. Sannan ƴaƴan ƴan uwa su kuma shubiyar. Sannan muka haɗu gaba ɗaya muka zama mu goma shaibiyar.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa duk ranar Juma'a ne, sabida a ranar Juma'a ne nake zuwa na yi siyayya ta na duk abin da nake so. Idan na dawo masallaci da yamma, nake zuwa kasuwa na yo siyayya ta. Sabida ranar Juma'a da yamma bana zuwa aiki, to lokacin da nake amfani da daman ke nan domin na je na yo siyayya na hankali kwance, babu tsanani, ba tsawwa lawa. Sai sha duk ranar Juma'a nake zuwa kasuwa kuma hakan ma da yamma domin na je na gudanar da siyayya na cikin kwanciyar hankali.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantaka ta da maƙwabta dangantaka ce ta zaman lafiya. Dangantaka ce, tsaftatacciyar dangantaka. Dangantaka ce ta kula da juna, da girmama juna. Dangantakar tafi ƙarfin ace yan'wanta ka ma. Saboda duk muna zaune lafiya muna girmama junan mu. Idan abin farin ciki ya zo, ya sami ɗaya, muna haduwa mu taya shi farin ciki gaba ɗayan mu. Idan ma na bakin ciki ya zo, shi ma muna haduwa mu taya juna bakin ciki, mu jajantawa juna. Maƙwabta ta, maƙwabta na suna ganin girma na, ni ma ina ganin na su girma. Ko da kuma yaro na ne yayi abu bana gida, suna zuwa su hana shi idan yaƙi hanuwa kuma suna bugan shi, su buge shi. Suna ƙoƙarin tarbiyatar da ƴa'ƴa domin duka kowa ya zama nagari. Ya sa da mu da maƙwabtan mu duk muna zaune lafiya, cikin salama da aminci. Babu mai jin haushin wani, balle mu muzguna ma wani. Shi ya sa duk abu idan ya taso, mukan haɗu ne gaba ɗaya mu magance shi. Ko ko wane irin abu ne kuma duk girman shi. Maƙwabta na dangantakar mu da su dangantaka ce ta zaman lafiya, ta girmama juna, ta fahimtan juna.